A'a gaskiya ni bana fatar samun jinya. Jinya lalura ce wadda ba kowa ne yake nemanta ba. Kowa gurinsa ace ya samu lafiya yadda ya kamata. Shi duk wanda aka ce ma yana jinya ai yana cuta. Kuma dole ya ziyarci likita, ƙo in ce ya ziyarci asibiti dai. To mu dai a Hausance ba mai so ya ga cewa a al'adance wata lalura ta same shi wadda zai je ciyarwa. Ko kana samun ciyarwar lura ba wallahi a hakura.

Eh ina ajiye kuɗina a ajihu na yanar gizo-gizo wanda ake kiranshi da turanci ko banki kuke ce masa ko menene? Ni dai banki kuke ce banki ake ce muke cewa da hausa banki muna ajiya a banki to amma a shi muke kira a asusu wanda hukuma take kula dashi dukkan wani wanda yake da kuɗi a ƙasa yakan iya zuwa yaje ya sa a wannan asusun ya ajiye saboda haka kowa da nashi nima da nawa hatta iyalai na ma suna da wannan asusun da suke ajiya saboda haka duk wanda ya samu kuɗi zai iya zuwa yayi ajiya mana to he dai kash yanayi ya kama da yanzu ba kowa ne yake da kuɗi ba sai wanda yake da su duba da haka sai dai ɗan ciniki idan anayi ana sa ma kuɗi a wannan asusun naka.

Kayan aikin da muke amfani da su ba wani abu bane. Kowa idan ya je wurin da yake yin aiki zai sa yunifom ɗinsa na aiki. Idan ka sa yunifom na aiki za ka cigaba da yin aikace-aikace irin wanda aka umarce ka a wurin aikinka. Saboda haka kamar ni idan na je na sa yunifom ɗina, na share wurin da muke harkokin kasuwanci sannan ɗauko kayayyakin da muke jera in jera. Sau mayin buƙatar idan mai saye ya zo in sayar masa. Wannan shine takamaiman irin yanayin da kayayyakin aikin mu suke. Kuma muna da daruka na ƙarfe wanda muke ɗaukar kaya mu zuba. Wanda ya kai kimanin kwano goma. Kwano goma nan zai iya kai kilo ashirin.

To, shi tsoro kowane lokaci ma ɗan adam yana iya ya ji tsoro. Ko da wane lokaci tsoro ba? Ko da wane lokaci ɗan adam yana iya jin tsoro. Musamman ma ire-iren unguwanni irin namu da bamu da 'yan sanda ko 'yan sintiri ko wani dai makamancin haka wanda zai tsare ka, zai tsare maku unguwar ku. Saboda haka kome ma yana iya faruwa ka ji, ka ji tsoro. Ko 'yan daba ko 'yan mene ne za su iya su taso ka ji ana hayaniya, ana kuwa. Eh, kadole za ka ji zuciyarka ka ji tsoro. Amma ba'ada bayan haka ai babu wani abu da zai sa mutum ya rinƙa yawan jin tsoro. Amma tabbas a mako ba ma za a yi makon ba, a kusan kullum ma sai ka iya jin tsoro. Za kuma ka iya hawan mota ka ga abun da ba daidai ba ko ka hau babur ka ga ɗan acaɓa ya ma abin da dole za ka ji a zuciyarka ka ji tsoro, kada wani abu ya faru da kai. Ko kuma a wurin da kake nema wani abu ya taso gadangadan ka ga yana nema ya tayar maka da hankali ka ji tsoronsa. Wannan shine.

Eh ina son karanta littattafai musamman ma na Hausa. Domin ita Hausa ita ce harshe na da na iya. Nakan karanta littattafai musamman ma waɗanda suka ƙunshi labarai irin na soyayya ko kuma na wani abu al'ajabi na ban dariya ko irin kamar littafin da ake ce ma magana jari da sauran dai ire-iren waɗannan littattafan. Ina iya zuwa in je in nemi labari wanda yake kama irin su labarin Sahoro da Sahoramma da wane gasunan dai labarai dai na Hausa kai kala da yawa. Ina iya zuwa in duba in kalla su kuma kamar na soyayya akwai wasu tsofoffi ma da aka yi hamil da hamiliya da wanene d idday da su Malmo da Gafilu duk ire-iren waɗannan littattafan ina iya zuwa in je in nema in karanta na Hausa ko kuma kama in an rubuto wani abu zan iya ɗauka in karanta ko kuma zan iya rubutawa in tura ma wani.

To shi ana jure ma zafi, amma shi zafi wani abu ne wanda na lokaci idan ya zo. Amma tabbas ba Hassan shi ake ba, sai dai a jure masa don dole tunda abun da Allah ya aiko da shi ba ka da yadda ka iya ba ka da maganin sa. Maganin sa ɗaya kuma idan inda kake akwai wuta sai ka kunna fanka ko AC idan da akwai. In kuma duk babu wannan sai ka ɗau mafici wani abu da muke fifita da shi na gargajiya na kaba ka na fifita wa domin ka samu iska. Amma zafi ai ba shi da daɗi, damu kuma yake yi. Ba kowane mutum ma yake iya jure ma zafi ba domin idan zafi ya yi yawa mutum har sai ya nemi ya sa ka ka rinƙaji kana haki. Ko kuma ka rinƙaji kanka kawai kamar wani jirijiri na nema ya taso maka. Saboda haka jure ma zafi kawai abu ne wanda ya zama dole ne don ba ka da yadda ka iya. Idan da yadda za ka yi dole ka nema ma kan ka wuri mai ɗan sanyi sanyi ka zauna. Dole. Amma idan ba yadda za ka yi ka samu wuri mai ɗan sanyi sanyi dole sai ka ji wannan zafin gari ɗin da ake yi to hei ka hakura.

Eto, shi kayayyaki kamar irin nasawa ko na cin abinci na kwanuka, to duk lokacin da ka ci abinci za ka iya zuwa ka wanke wannan kayayakin da ka ci abinci. Ko kofi ne na shan shayi ko mene ne. To kuma in tufafi ne wanda kake sawa, daga lokacin da ka sa yanzu ka cire zuwa juma-juma wa za ka iya idan kayan ka na da yawa ya kai set goma, ka lallaba shi ya zuwa ko sati ɗaya. In kai sati ɗayan sai ka tattari ka wanke su. In ka wanke ka samu dutsi, hei ka goge. Idan ka goge da-waɗannan dutsen sai kuma ka yi wanka hei ka sanya-ka sanya. Amma shi wanki ya danganta. Wani yana iya yin wanki a sati sau ɗaya, wani kuma zai iya yin wanki sau huɗu saboda ya yi ƙarancin kayan. Wani ma mai wadatar kayan bai ma yin wanki kawai. Ko da yaushe sabo yake sanyawa. Da su ta dama muna gani. Waɗanda duk lokacin da suka tashi sa kaya za ka ga sabo ne saboda su masu kuɗi ne, masu ƙarfi ne. Wasu basa wanki. Amma dai cikin matalakawa wanki wani ma kullum sai ya yi. Wani kullum sai ya wanke abin da zai sa. Idan ya sanya yau, ya wanke to gobe shi zai sanya sai ya wanke wanda ya cire. Wani kuma yana iya ɗauka tsawan sati ko sati biyu ko ma wata ɗaya bai yi wanke-bai wanke kayayyakinsa ba. Amma ni ina da kayayyakina bakin iya gwargwado wanda duk sati nakan iya yin wanki.

To kayan daki kala kala ne. Tabas akwai wanda ake kiranshi kanta muke cewa da shi. Ana yin shi kanta kamar da can a ƙauye ana bugawa da katako ayi masa ƙaffafu guda shida ko bakwai ita kantan. Idan aka tashi a kanta ake ɗan jajjira kwanuka da wasu ƴan kayayyaki a kai kuma wani kabet da ake shi ma. Kuma ya danganta akwai na zamani. Akwai wanda ake yin shi shima duk dai katakon ne a rufe a ɗan saya madubi wanda zaka iya ganin abun da yake ciki domin kashe in ka shirya kayan ka, sai ka sanya a ciki in ka goge sai ka sa a ciki. To akwai kuma gado wanda yake irin namu na da can na katako wanda ake yin shi da wani ƙarfe wai shi langa langa. Ana bubbuga masa ƙusa shi ma akwai shi na da can. Akwai kuma na yanzu na zamani da ake yi gado da katifa shi ma. Duk waɗannan kayayyakin da wancan na da ɗin da na yanzu duba har da ban amfani da shi ba na zauna da shi. Akwai kuma ma kayan yanayin kayan dakin da ma shi ba gadon ba ne wanda ake gina shi da ƙasa a yi ɗan gado na ƙasa. Wani a ƙasa ma ana iya hura wuta a ƙarƙashi domin gadan ya dumi ko da ana sanyi.

Hakika ina so ɗakina yayi haske. Domin haske abun nema ne, dan duhu bashi da daɗi. Allah ya raba mu da duhu. Ko a wane hali muna bukata haske. Hasake abun so ne, domin yakan ɗebe maka kewar komai kuma ba abun zai ka gani ba abun zai ɓoye maka a cikin haske. Amma a duhu abun da baka zato ma sai ya ɓoye maka. Komai ne kake da shi kai zaka ajiye ka kasa ganin shi ka dinga yan lalube-lalube. Amma shi haske ai yayi haske rahma ne. Indai kana ganin haske zaka ga ba abun da kake jin ɗar a gare shi. Baka jin komai naka da ka ajiye kana ganin shi. Inma wani abun zai cutar da kai nema kana kallon shi bazaka bari ya zo cutar da kai ba. Ai ina son ɗakina yayi haske sosai saboda haka ma nike kunna fitila kala kala. Tabbas.

Eh tabbas ina zama kan gwiwa, ina zama kan gwiwa, giwa. Domin kuwa ko da zama zan yi na kan tsugunna idan na tsugunna ko na zauna na durƙusa to ka ga a kan gwiwata na durƙusa indai durƙushi ne, durƙushi ne. Saboda haka wannan shi ne ya sa na ce ina zama a kan gwiwa.

To, gaskiya a gadona akan iya samun matashin kai kamar guda shida. Daka ana tambayan nawa ne matashin kai da kake amfani dasu to. Nakan iya ganin matashi kamar guda shida a kan gado. Amma dai guda ɗaya ne dai wanda nafi amfani da shi. Sai kuma koh mai ɗakina ita kuma tana amfani da ɗaya. Amma waɗancan an ajiye sune dai ga sunan saboda haka, sai kuma yara idan suna da buƙata su ma suna da nasu matasan kan. Saboda haka matashin kai dai a gida ana samun shi da yawa. Ba guda ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba, ba biyar ba. Saboda kowane yaro a al'adarmu ta Hausa, mukan nema masa matashin kai. Domin idan ya kwanta yakan ɗan daga kansa ko kuma in ya zo zama ya ɗan kara shiga bango. Domin ya jingine ɗan ji laushi laushi. Wani kuma ba ruwan sama da matashin kai. Kamanni yanzu haka nakan iya in kwanciya ta ko da babu matashin kai. Wani lokaci kuma ko babu shi sai nace a miƙo min matashin kai.

Eh, idan naga ana rikici a wurin aikina, nakan tambaya ince wai me yake faruwa ne. Idan aka gaya man, zan duba in ga waye mai gaskiya, waye marar gaskiya. Wanda bai da gaskiya nakan iya kiranshi ince gaskiya wane laifin ka ne, amma ba haka ake yi ba. Ka ba shi haƙuri, ba haka ake yi ba. Shi kuma mai gaskiya zan same shi in ce yayi haƙuri. Duba da yanayin rayuwa, kada ya ɗauki komai a kan wannan. Ya ɗauka kawai wani abu ne da Shaitan ya gitto masa da shi. Shi ne ya kawo masa saɓani. Domin idan ba a bashi haƙuri ba, zai riƙa jin ciwon abun to. Saboda haka sai a danne zuciyarsa da cewa, yayi haƙuri, ya ɗau ko mi, ba komai ba ne ba. Rayuwa ce ta duniya, komi mai wucewa ne. Shi kuma wancan da yayi laifi za'a tursasa shi a ce lallai ka zo ka ba wa wane haƙuri kuma ku gaisa ku yi masa biha. Saboda gaba babu kyau. Ba a gaba da juna. Saboda haka ni a wurin aikina in dai irin wannan ya samu, ina gani zan yi ƙoƙari duk yadda zan yi na ga na shaho kan al'amuran domin kowa an zauna dashi lafiya.

Gaskiya bani da wofi a gidana, sai dai kofi na takalmi na sau ciki da ake kiranshi kofi. Wannan kuma wofi da kuke magana, wannan naku ne da ake amfani da shi a yanar gizo-gizo. To bani da shi a gidana, amma dai nakan iya sayan lokaci na yin amfani da shi irin wannan da ake amfani da shi. Saboda haka bani da wofi, sai dai kofi na takalmi. Ina da sau ciki wanda ake kira kofi tabas. To kuma shima kofin ba irin wancan na daban wanda ake yi da fata kowa a irin dai ko na roba. Hakannan ina sanya domin ko soso domin na rufe ƙafata na samu sauki.

Idan har na ci abinci, na yi rage idan da almajiri nakan iya ɗauka in ba shi. In babu almajiri, na ga mabuƙaci ko da kuwa abokina ne, nakan iya ɗauka in ce mai, "Wane ga abinci na fara ci idan kana ganin za ka yi amfani da shi." In kuma ba za ka yi amfani da shi ba, lalle idan ka ga mai buƙatar abinci ka ce masa, "na yi rage ga abinci, ya zo ya karɓa ya ci." To saboda haka ni idan na yi ragen abinci, lalle ba na zubarwa ba kuma zubarwa na ke ba. Zan nemi mai bukata ne in ba shi saboda abinci na mai kyau ne ba lalacewa wa yayi ba. Abu idan mu za mu zubar sai wanda ya lalace. Duk abincin da aka yi amfani da shi ya lalace to za mu zubar. Ba ɗauka za mu yi mu ba mutum ba ko wani abu. In ma kuma ya zamanto akwai wata dabba da za ta iya amfana da abincin to sai kuma mu ɗauka mu samu wani wuri mai kyau mu zuba mata.

To, dukkan waɗannan abubuwan guda biyu da ka ambata da fanka ko AC, to dukkanninsu abin amfani ne a wurin da ake da su kuma a lokacin da ya cancanta a yi amfani da su. Da AC da fanka duka ana iya yin amfani da su wurin sanyaya ɗaki ko mota ko ma wurin aiki. To amma ni ina da fanka, ba ni da AC. Domin amfanin AC ma sai in ce ban san shi ba. Amma dai ina ganin wuraren aiki idan na shiga ko yin wurin asusun ajiya, naje in yi ajiya ina jin daɗin wannan AC ɗin da zan ji sanyi yana duka na. In kuma na hau mota wata zan yi tafiya aka kunna wa wajen lokacin sanyi ne, akan kunna shi wajen zafi yayi zafi. Akan kuma iya kunna wajen sanyi yayi sanyi. Saboda haka ko wane ne ina son zan iya amfani da shi. Amma dai fanka ita na fi amfani da ita, ita ce da ni. Ko a ɗakina da nake zaune ina da fanka.

To gaskiya ita wannan abun da ka ambata wata aba ce wadda ake kiranta na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa, ita kuma gaskiya dole haka ka koya ta. To gaskiya ni dai ban iya ta ba amma in so samu ne ina so na iya ta domin na riƙa amfani da ita. Domin shi dukkan abun da ka ga zamani ya zo da shi kai ƙoƙari ka koya shi, yana da matuƙa amfani, yana da muhimmanci domin akwai biyan buƙata. Don ko da ama na haja ta ta tallace-tallace idan da kwamfiyuta zan iya ɗauka hotuttuka na kayayyakin da nake sayarwa domin na tura ma abokan huɗu dina a yanar gizo-gizo ko da za su gani su saya. Wani zai iya gani ya ce a tura a kai masa ya faɗi, a faɗa masa adadin kuɗin da yake zai saya. Wani kuma zai turo da irin abin da yake so, shi kuma idan kana da shi ka tura masa ka gaya masa lalle abun nan ka za yake ga kuɗinsa ka faɗi masa a irin kuɗin da kake sayarwa.

To, ai da yake na ba ka amsa can baya, na ce ba ni da kwamfuta, ba ni da kwamfuta. Amma wayata dai ina sabunta mata ƙwaƙwalwarta domin in ga ta inganta ta neman aiki lami lafiya lau. Zanje in ga mene ne yake yake so a goge masa, abubuwan da yake masa nauyi domin samun ta riƙa yi min aiki a kan kari. Nakan je nayi wannan. Amma eh ita wannan na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa ba ni da ita. Balantana hanna eh sabunta mata shirye shirye. Amma wayata nakan goge wasu tsofaffin abubuwa masu nauyi in ɗora mata sababbi.

Wayata ina samun lokuta da dama da nake kallonta. Kuma duk lokacin da na gan ni ina zaune, ina iya ɗauka wayata domin duba ko da wani ya hau turo mani da wani abu domin na duba. In na bada amsa ne in bashi amsa, in kuma wanda zan gani in yi dariya ne, in gani in yi nishaɗi domin na more rayuwata. Idan kuma wanda zan ji haushi ne ko in gani wani abu na damuwa to zan ji in jimamin me yasa haka ta faru toh. Idan wanda zan iya yin gyara ne, amma ina iya tura da saƙon me yasa aka bari haka ta faru ga yadda za'a yi a gyara ba a gyara ba. Saboda haka ina samun lokuta da dama da nake kallon wayar-wayarta-wayar-wayartawa. Ko da wane lokaci na gan ni haka, ba ni da aiki ko kuma kamar yanzu cikin dare to zan kalli wayata. Da safe ma idan na tashi na gama abin da nake, zan iya duba wayata kafin na fita.

Eh ina cire takalma a gida. Idan na shigo gida zan shiga ɗaki ba zan shiga ɗaki da takalmi ba. Nakan cire takalmina in ajiye a ƙofar ɗaki amma ba a ƙofar gida ba a ƙofar ɗaki nake ajiye takalmina sai na shiga ɗaki ba tare da takalmi ba. Sai dai ko idan da safa a ƙafata ita kuma bana cirewa da ita zan shiga ɗaki har ma zan kwanta in yi barci da kayana. A haka, wata kai ma kaya kaya ne akwai na shiga ban ɗaki akwai kuma na tafiya unguwa akwai kuma na yawo wanda za ka ɗan zazzagaya akwai na zuwa wurin aiki.

Eh, ai ko da wane lokaci ma na kan tsarkake gidana. Domin mu a ɓangaren mu da mu ke tashi mun tashi ne a duk lokacin da aka je ma gidan akan sa ruwa da ke da sabulu ko ince da toka a wanke. Akar gida da dukkan inda ake ganin yayi datti za'a wanke shi tas a tsarkake shi. Haka ban ɗaki shima za ka je ka tsarkake shi ko da wane lokaci saboda gudun kada ma wata lalura ta shiga. Domin gudun kar ka kamu da wasu cututtuka.

Gaskiya bana zuwa gidan fim. Duba da yanayin cigaban zamani da ya samu. Komai kana iya shiga yanar gizo-gizo ka kalla ko ka ɗauka ta wayarka, ka yi amfani da wayarka ka shiga ko ka kalla ko ka ɗauko shi ya zama ma yana kan waya taka ka riƙa kunna wa kana gani. Da dai kafin cigaban zamani ya zo mana a ƙasanmu, mu da yake ƙasanmu ƙarama ce ba ta da cigaban tattalin arziki mai ƙarfi. To da muna taɓa mu je gidan kallo. Don kuwa a gwamnantace ma akwai wurare da gwamnati take keɓewa ta ba da injina ake ko da mai da komai da ma'aikata ake kunna wa domin abin da kuke buƙata a sa muku kaset ɗinsa. Ko fa in ce dai faya-fayensa shine Hausa.

Eh nakan yanke farce duk sati daya, ko kuma fiye da sati daya. Yanayin da na ga tohuwarsa, yanayin da nake yanke farce na kenan. Ba wai ina ko da yaushe ne ake yanke farce ba. Ana yanke farce lokacin da aka ga yayi girma ya ɗan fito jikin yatsan ka, sai ka yanke a kafar ka, domin gyarawa. Shima kanshi ai tsafta ce, kana gyarawa ne domin kai kangin kanka ko riƙe wani abu, ko kuma a cikin abokanan ka ma da sauransu, ko wurin cin abinci. Mu da yake muna sa hannu mu ci abinci za ka ga babu datti de a cikin, akaifatta ka.

Ai ko yau ma Juma'a naje kasuwa, nayi nayi ƙoƙarin ma dan nayi maku magana a ina hanyar kasuwar ma ko ina kasuwar. Nayi ƙoƙarin na samu ku buɗe min wannan manhajar taku in riƙa yi, baku labari akan abin da na tafi zuwa yi, sai ga shi ban samu ba. Ba abin da kuke ce ma eh ba sabis ɗin yanar gizo-gizo naku gaba ɗaya ko in an tura an tura ba a samu, duka sanda aka tura ba a samu. Alal aƙalla na nemi na same ku ya kai sau ɗari ko fiye da haka.

Wannan babban magana ce Tabbas. Domin kuwa akwai hanyoyi da yawa da nike bi nakan kare kaina daga cizon sauro. Don yanzu haka ma wannan firar da nike maka ina cikin gidan sauro, da ni da dukkan wanda yake gidana kowa ya shiga gidan sauro. Kuma akwai lokutan da muke neman maganin sauro ko na kunnawa ko na fesa wanda za mu busa wanda yake hoda ne. Za mu iya hura shi mu busa shi domin duk ƙwaron da yake cikin ɗakunan mu ya mutu ko da mun yiwa amfani da wannan mun hura ɗin to zaka ga dai muna cikin dai gidan sauro don ba za mu fita ba daga cikin gidan sauro. Idan ka fita daga gidan sauro duk lokacin da ya samu dama ya shigo inda kake to sai fa ya ma illa, ya cije ka kuma cizon nan nashi idan ya cije ka ya cije ka da yawa ba daɗi ana kamuwa da cuta.

Ina kula da gashi na sosai domin ina tsaftace shi. Duk lokacin da, da naje wanka sai na wanke shi domin gurin kada datti ya zauna mani a cikin kai na. Kuma idan ya manyawa sosai, nakan je wurin aski a aske man shi, a rage manyawansa. Idan an rage manyawansa ina jin daɗi ƙwarai. Saboda haka ni dai ina iya kula da gashi na yadda ya kamata domin ko da wane lokaci na ji alama abun da ban gane ba zan iya zuwa in wanke shi ko in duba madubi, in duba in ga me a kai ko kuma in sa a duba mani.

Ina ajiye hotunan wayata a jikin wani wuri da aka tanada a cikin wayar hannu to a nan nake sanyawa da hotuna na da duk wani abu da yake nake amfani da shi. Ina iya sanya shi ana domin yana da fili mai ɗan yawa wanda za ka yi ta ajiye ajiyan ka ba tare da ya cike ba. Kwakwalwarta tana da ɗan girman da za ka iya ajiye hotuna masu dama har ma da na bidiyo duk za ka iya yi.

Lallai ina rufe baki lokacin hamma da hannuna na dama, tabbas. Duk lokacin da na ji eh zan yi hamma zan sa hannuna na dama. Amma na kan yi godiya wajen Allah Maɗaukakin sarki, tabbas. Ina, ina hamma sosai kuma zan rufe bakina. Amma fa ba bakin zan kama in rufe ba, hannu zan sanya na dama na rufe bakina. Idan kuma hannuna na dama akwai wani abu da nake to, zan juya bayan hannuna na hagu sai na rufe bakina da shi.

Launin labulen mu lalle kala biyu ne ko uku ko huɗu, to akwai ruwan ƙasa, akwai ruwan ɗoruwa, akwai baƙi, akwai kuma ruwan hoda, akwai ruwan madara. Wannan shine launukan labulayen mu.

A wayata ina kunna ƙararrawa domin lokacin da nike da wani uzuri idan yayi ya tuna tar da ni ko idan ina barci bana so na wuce wani lokaci sai na kunna ƙararrawar da zata tashe ni a daidai wannan lokacin. Saboda haka ina amfani da wannan abin sanarwa na app. Ina kunna ƙararrawa tabbas wadda zata tayar da ni a duk lokaci da lokacin yana hawa sai ta kama kururuwa har sai na tashi.

Ai daya ke mu kasan muna da wasanni ba irin wasannin ku bane na bature. Muna da wasanni irin na dambe ko kokawa ko sharo. Abin da ake kira shaɗi dai duk Hausa ne. Duk muna da irin wannan wasannin. Da akwai kuma wasa wanda muke kiran shi shalle. Akwai langa, akwai kalale. Bayan nan ma akwai wasanni dai suna da yawa kala kala da muke. Akwai ma na fatar baki wanda za ka taɓa ɗan uwanka ya taɓa ka domin barkwanci a yi wasa da ɗaya. Yauwa.

Eh, tabbas ina da manufa sosai saboda yana a ɗabi'a ta mutum ba a samun wanda bai da manufa. Kowa yana da manufarsa sai dai ta wani tafi ta wani amfani. Duk lokacin da ka ga ka tsara abu, so kake ka cimma manufar ka sami abun da ka tsara ko ka yi amfani da wannan manufar da kake so. Kana nufin za ka yi wani abu nan da wata ɗaya ko biyu ko uku za ka iya fara tsara shi tun da sauran lokaci har ya zuwa lokacin da kake ganin abun zai faru domin ka cimma manufarka. Eh, muna da manufa har ta sati ma ko kwana ka a wuni ma muna da wata manufa da zaka kana so ka yi a nufinka a wannan munin ka samu wannan abu a manufarka.

Tabbas ina jin kukan zakara da safe. Domin maƙwabta na suna da kaji kuma kajin har sun yi girman da sun kai. Lokacin da in dai ƙarfe huɗu yayi na asuba za su yi kuka, ko kuma da safe. Tabbas ina jin kukan kaza zakara. Wannan shi ne babban batu. Kuma kukan zakaran nan yana ba ka wani yanayi na cewa lokaci ya yi da za ka iya tashi ko ka fita ko ka je dai masallaci ko wani wuri dai da ka ke ganin za ka iya zuwa. Domin tabbas in dai ka ji zakaran nan ya fara kuka, to ƙarfe uku da rabi zuwa ƙarfe huɗu ta yi har ya zuwa ƙarfe biyar, lokaci ne mu da wannan lokacin mu kan iya tashi domin mu tafi masallaci.

Ai shi tofa miyau kama wa yake. Duk lokacin da kaji ka samu tashin zuciya ko ya zo ya maka yawa a bakinka, kakan iya tofar da miyau. Amma kana iya tafiya kaje ka samu wurin shara ko kuma wata kwata ko kuma je wani wuri haka wanda bazaka bata ma wani rai ba ko ya ga kayi ƙazanta ko kuma kaje ka shiga banɗakin gidanka dai ka tofar ka sa ruwa ka korar da shi ya tafi. Saboda haka ba ko'ina ni nake tofar da miyau ba. Saboda gudun kada wani yaga nayi ba daidai ba na ɓata.

Eh, lokacin da muke da tsaba kuɗi kamar ƙwandala da sile da kobo da sisi to duk muna tara su. Amma yanzu mu da yake kuɗi irin wannan, hei dai mu gani can wajen asusu ko kuma a lissafi idan ya kama a lissafa. Amma a halin da ake yanzu dai, hei dai mu ajiye kuɗi na takarda ba mu da kuɗi irin wannan. Tsabar kuɗi ba mu da su sai dai na takarda.

Eh, ina son zama kusa da taga domin na riƙa samun iska mai kyau wadda za ta ratsa jikina in riƙa jin daɗi in yi numfashi kyakkyawa mai daɗi. Wannan shine dalilin da ya sa nike so na zauna kusa da taga. Tabbas ina so na zauna kusa da taga domin taga wani abu ne wanda iska yakan shigo shi mai kyau mai daɗi. Koda ana zafi in ka buɗe tagarka to kana samun sauƙin zafi.

Ai shi shan magani ba a shan shi a kullun, sai dai idan da lalura. Idan da lalura to sai ka sha magani kullum. Idan likita ya rubuta maka ka riƙa shan magani da safe, ƙwaya ɗaya ko biyu ko da rana ko da yammaci, to shi kenan sai ka riƙa shan magani. Amma shi magani ai ba a shan shi sai da lalura. Koda ko maganin gargajiya ne, idan ba ji kai kana da lalura ba, ba ka ɗauki magani haka kawai ka sha ba a a. Ai da kawai matsala ka yawaita shan magani barkatai koda wani lokaci. Ni idan ina da lalura to ina shan magani.

Tabbas na iya tuƙin mota domin na tuƙa ta. Na kai shekara kusan biyar ko goma ba ina tuƙin mota kuma na taɓa yin mota ba guda ɗaya ba, guda biyu ba. Saboda haka a gwamnatance mani gwamnati ta san ni direba ne domin ina da wannan takardar tuƙi ta direba.

Eh gaskiya tebur ɗinmu a wurin aiki babba ne, don kuwa tebur ɗina ina iya ɗora masa kamar buhun kaya na masara ko na shinkafa. Ina iya ɗora masa kamar guda biyar ko shida. Dutse kowane tebur guda ɗaya. Teburi kowane tebur guda ɗaya ina iya ɗora masa buhun masara ko buhun shinkafa guda shida ko bakwai. Kuma irin wannan teburan guda biyu gare ni a inda nake kasa kaya. Sai kuma ƙasa inda ba kan tebur ɗin ba shi ma nakan jera kwanuka da sauran wasu abubuwa da muke kasa kaya a kai.

Alal aƙalla ni dai ina ganin bokiti a gidanmu ya kai guda biyar wanda muke amfani da shi mai marfi na roba domin ajiye ruwa. Yauwa wannan shine adadin bokitan da muke da shi domin kuwa ko a inda muke sana'a. Nan ma muna da bokiti guda biyu na zuba ruwa tabbas. Yanzu nan dai a gidana dai nan da nake ta zaune ina da bokiti ƙwaya biyar.

Gaskiya yanzu ba ni da dabbar gida, amma da da nake ƙauye har sannuwa da sa ina da su. Amma yanzu da nake zama anan ba filin da zan yi kiwo gaskiya ba ni da dabbar gida. Ba ni da ko ɗaya ko guda ɗaya ba ni da dabbar gida. Amma ina son dabbar gida. Ina so na mallaki dabbar gida amma nan wurin da nake ɓata yiwuwa sai dai in ƙauye. Don ko a halin da ake yanzu a ƙauye ina da tunkiya da raguna.

Gaskiya ina jin daɗin na ga baƙo ina kuma farin ciki. Kuma duk lokacin da baƙo ya zo gidana, zan ƙoƙari na kawo masa ruwa domin na sauke shi da shi. Idan na yi masa shimfiɗa, sai in ɗebo ruwa in kawo masa. Daga nan in kawo abinci in ajiye masa. Na komo gefe ɗaya mu zubar zuwa mu dinga fira ta barkwanci da ya ya baro, ƴan uwa da dangi. Da yi firar ta zumunci haka, za mu dinga yin ta da ni da baƙon da ya bakwance ni. Ina jin daɗin ya zo daga ƙauyenmu ko kuma daga wani birni da ya taso. Mai nisa gaske ya zo ya ziyarce ni. To lalle ina jin daɗin na ga na samu baƙo kuma zan tare shi bakin iya gwalgwalen abun da gare ni na farantawa domin na faranta masa. Da farko dai shine abun da zan fara yi masa sannu da zuwa. Na yi masa sannu da zuwa, barka da zuwa, barka zuwa. Mu je gidana in yi masa shimfiɗa ko in shigar da shi inda kujera take zauna. In kawo masa ruwan sha ya sha. Bayan na kawo masa ruwan sha ya sha, in kawo masa abinci yana ci muna fira, yana ci muna fira har ya samu ya ƙoshi. Sannan kuma mu ci gaba da fira ta dumi.

To gaskiya mu a al'ada mu a nan dai ba mu zuwa ma gidan abinci. Ballantana har na ware wani gidan abinci da zan ce na fi so. Eh ni kawai buri na a gida na in na kawo abun da ni ke so a dafa manya da hu yayi daɗi in kama in ci. In wanda zan fitar ma abokanai na ne mu ci muna murna muna farin ciki to zan fitar da shi. Ama gaskiya ni bani da wani gidan abinci da zan ce gashi ina alfahari da shi wanda zan je a'a. Bana zuwa irin waɗannan gidajen a gida ake girka mana.

Eh ina sa turare amma ba zan ce kullum ba amma ina sa turare. Wata rana ma za ta yi wani lokacin ma zai iya zama kullum ɗin za ka ga da turare domin kai ƙanshi. Amma kuma turare kala kala ne. Akwai mai ƙarfi wanda idan ka sa ko yaushe za ka ji suturarka tana ƙanshi. Akwai kuma wanda za ka iya sa nan da minti biyar, minti goma ya wuce, ƴan lokuta kaɗan ya wuce ka ji kawai babu ƙanshinsa sosai sai in ka sin sina inda ka zuba shi.

Eh to shi wannan abun da ka tambaya, na sa hannu ga sakon ne. Shi sakonni kala kala ne ya danganta ka ga mi nene za a tura sakon da shi. Idan ya kasance sako na alheri ne za a tura to he kaje ka sanya hannun ka a tura sakon kaima da kai domin ka samu lada. In kuma ka ta ga sakon da za a tura ya bata rai ne ko ya zama ka zo hukuma na neman ka to ai baka je kasa kan ka ba ga abun da zai zama hadari ga rayuwar ka. Ni sakonni ina sa hannu a tura sako amma sai mai muhimmanci wanda nasan ba zai bani matsala ba.

Gaskiya bazan iya gabatar da rahoto ba domin ba aikina bane. Shi ka san kome wuri gare shi. In ka shiga hurumin wani, zaka iya yin abunda ba daidai ba. Kazo a rika kallan ka ga shi ga yadda kake kai baka kyauta ba. Saboda haka kome ka rinka yi bangaren da kake da ilimi akansa. Kada ka shiga bangaren sana'ar wani. Ni fa mafi galibin abunda na fi so a tambaye ni akan bangaren sana'ar da nike toh zan iya bada amsa take amma bana iya bada rahoto gaskiya.

Abincin gargajiya yana da yawa, kala kala ne. Musamman ma ace na samu kwaɗon rama, ko na yakuwa, ko kuma dinkem, ko kuma akwai wani abu da ake ɗebo shi jikin ganji ana kiranshi zumbutu ko kauci. Duk idan abinci ne idan aka kwaɗa su da ƙuli ƙuli. Wannan abinci ne na gargajiya. Suna da daɗi kuma suna da matuƙa amfanar wa ajika domin ganyayyaki ne. Haka kuma in an komo ɓangaren zunzurutun abinci ina son tuwo na dawa miyar kuka. Ko kuma in yi kwaɗo na gayantuwan da wata daddawa da ake kiranta daddawan batso tambas ina son wannan.

Ai gaskiya ina jin daɗin lokacin hutu. Domin duk lokacin da na ga na samu hutu in ina da dama nakan tafi ƙauye kuma ƙauyen ma wajen dabuwa yake. Domin na je na ga yanayin ciyawa kala kala da kuma irin yanayin yadda ƴan garin ke wasa a cikin ruwa. Ni ma har sakamakon saboda na iya iyo nakan iya shiga ko na hau wani kwami da ake yi na katako. Domin wannan jirgin ruwan da hannu ma ake tuƙa shi domin a je ayi yawo. Ina da abokanai kamar garin dabi wanda idan na je za su ɗan ɗauke ni a cikin kwamin har muna ɗan wasa a cikin ruwa. To tambasi ya sa ni ke ganin ina jin daɗin irin wannan hutun na tafi ƙauye na yi shi.

To, lallai shi zama wuri gare shi wuri-wuri ne. Akwai inda dole idan ka zauna sai ka kantare ƙawahuwan naka kalan kwasasu. Hamma ka zauna kansu ko kuma je ka tauye su sosai, ka murmurɗe su. Kai wani zama irin wanda muke ce masa zaman kurkutu ko zaman makaɗi. Wani wurin, wani wurin kuma zama za kai ka mike ƙafarka yadda kake so. Wani wurin kuma sai ka zauna ko kan kujera ƙafarka tana ƙasa kai kana sama. To lallai irin wannan wuri, wuri ne zama. Idan ka je wurin da matsi yake dole zamansa daban. Haka kuma idan ka je wajen na gaba dakai da kwai irin zaman da za ka yi.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci kyautata ma abokan kasuwanci domin su ji daɗi su dawo. Kuma dukkan abun da za ka yi ka tabbatar da ka ba mutum daidai haƙƙinsa, kar ka tauye masa haƙƙi. To wannan shi ne abu mafi muhimmanci ga kasuwanci. Tarbar kwastoma, da mutunci da kyautata. Ka ga girmansa, ya ga girmanka. Ku rabu da shi yana jin daɗi, kana jin daɗi. Subhanallahi. Tarba mai sayan kayanka cikin jin daɗi, ka sayar masa yana jin daɗi, ya saya shi kuma yana jin daɗi. Wannan shine yafi komai muhimmanci ga ɗan kasuwa domin shi baya so ya zauna ba a ciniki. Yana da buƙatar ya zauna ana ciniki. Kuma duk wanda ya zo da shi ya ga yayi ciniki da shi lami lafiya lau ba tare da ya ɓata masa ba ko kuma shi ya ɓata masa. Wannan shine abu mafi muhimmanci ga kas.

Ina motsa jiki mana, sosai ma nake motsa jiki. Domin duk lokacin da na tashi sai na motsa jiki na ma, kafin na fara gudanar da kumai indai na tashi nayi wanke bakina, na kurkure bakina, na sa asuwaki, na goge dukkan wani miyan bacci da yake damuna a bakina, na ji daɗin baki. To zan tashi ko da kuwa tsakar gidana ne in taka, in ta zuwa ina dawowa, in je in dawo, in je in dawo, ina zirga-zirga, ina ɗan tsalle, ina motsa jikina. Haka kuma duk lokacin da ko da abinci na ci, na kan motsa jikina sosai kafin na zo na samu wurin da zan zauna. Da tsalle ina tsalle, ina gudu, ina jijjiga hannayena, ina harba ƙafata, domin na samu na tsinka jinin jikina.

Ina wanke tufafina a sati so ɗaya, so ɗaya domin tufafin ba riga ɗaya ko wando ɗaya nake sawa ba. Lallai duk ko da wane lokaci na yi wanka ina iya samun ina da kayan da zan canza na fita dashi tsawon sati ɗaya. Saboda haka nakan wanke kayana. Tufafina nakan wanke shi a tsawon sati ɗaya. Duk sati nakan yi wanki.